Gaskiya, na ji daɗin wannan tambayan. Domun tun kafin in ganshi a zuciya na, na sha'ayyana cewa da ace zan samu wani daman ƙirƙirar wani abu. To gaskiya baya wuce kariya na daga ƙarfe. Kamar mu da muke arewacin jahar Najeriya, muna fama da matsalar rashin tsaro. Akwai wani maganin gargajiya da wasu suke sha, irin wai maganin ƙarfe. Maganin ƙarfe wanda idan aka sare ka da wuƙa, ba zai ci ka ba sannan idan aka harbe ka ba zai same ka ba. To ni na sha zama in yi tunani saboda rashin tsaro da muke fama da shi. Kullum ana kashe mutane, kullum ana rasa dukiya, kullun ana rasa abubuwa da yawa, tun daga rayuka, manya da yara, jarirai, tsofaffi, dukiya ana rasa shi ta hanyar wannan rashin tsaron. Sai na zauna na ce mutum ba zai iya mallakar bindiga ba domin tana da tsada. Kuma yawancin waɗanda rashin tsaron ke shafa 'yan ƙauye ne. Ba su da kuɗin da za su iya mallakar bindiga, ba su da shi. Sai dai su rinƙa yin amfani da na gargajiya. Shi kuma na gargajiya bayi da tabbas to. Ina son da zan samu dama in ƙirƙiri wani abu na fasaha ko in ce ko in ƙirƙiri wani abu kaman magani haka wanda, wanda kimiyya ta haifar da za ta, za ta yi da shi. Kamar yadda ake shan maganin umm rage zafi ko kuma in ce kamar yadda ake yin allura anatasiya idan za a ma mutum aiki. In aka maka shi har a gama ba za ka ji zafi ba ko da idon ka biyu an riga an kashe zafin. To sai in ga kaman a ce in samu dama ni ma in ƙirƙiri irin wannan abu. A ce akwai wani allura da za ka ringa makanka wanda wuƙa ba zai ci ka ba kuma bindiga ba za ta hau ka ba. Domin muna cikin wani mawuyacin hali a kasarnan, idan aka ce ƙasa babu tsaro to komai baya yake dawowa komai dawowa baya yake yi. Tun daga tattalin arziki, kasuwanci, rashin zaman lafiya, komai sai ya caɓe, ya dabarbce. Wasu ma hijira suke yi su bar garin da suke, su koma wani gari, su je su fara wani sabon rayuwa. Shi ya sa na zauna nayi tunani kwanaki nake cewa in da zan samu dama, tabbas zan mallaki maganin ƙarfe a kimiyyance. Wanda idan ka sha wuƙa ba za ta taɓa ka ba ko an harbe ka ba zai taɓa ka ba. Ni a ganina idan aka samu matsalar tsaro, abubuwa da dawa da dama za a warware matsaloli. Saboda yanda ake kasuwanci zai dawo daidai. Manoma wayanda yanzu basa iya zuwa su yi noma saboda gudun ka asace su ko a kashe su. Su ma za su iya komawa bakin aiki saboda kasan ka riga ka ci wannan maganin ko ka gudu an harbe ka ba zai same ka ba, za ka tsira da ransu. Su karan kansu masu kawo harin in suka san cewa idan aka harbe ka bai taɓa ka ko in wuƙa ba ta taɓa ka, za su zo su daina. Gaskiya wannan in da zan samu dama, zan yi wannan abun saboda a tunanina zai warware matsaloli da yawa na rashin zaman lafiya. Tattalin arziki zai dawo, kasuwanci zai dawo, noma zai dawo. Kwanciyar hankali kaɗai ko ba komai a ce hankalinka a kwance shi ma wani jari ne. Sannan ba wanda zai amfana sai talakawan ƙasa da marasa ƙarfi da wayanda ba za su iya mallakar bindiga ba. Ko da ka mallaki bindigan, dole sai ka je an koya maka. Domin ba zai anfane ka ba tare da training ko wani abu ba. Gaskiya wannan ne nake da burin inda zan samu dama zan ƙirƙiri wannan abu.

Rijiya, wanda wasu suke mishi laƙabi da maɓaɓɓalar ruwa. Shi dai rijiya ana haka rami ne. Ya wanci ana yinshi a ƙauyuka ne ada daga baya kuma aka zo har a birni ma anayi saboda akwai lokacin da za ku ga, ko kana da famfo a gida, ƙila za a iya cawa water board ya samu matsala. Amma idan kana da rijiya, in dai lokacin ruwa ne, ruwa baya yanke wa. Yanda ake yin rijiya, ana haka rami, ana fara yin alamun cycle ne. Iya faɗin ramin rijiyan da ake so za a yi, shaidan cycle da wani abin a zana shi, ya ɗan shiga sosai. To daga nan za a ɗauko masu aiki, wa'inda ake ce masu masu diga. Su ne za su yi bu wannan ramun. Inda aka yanke nan za su ta ƙwaƙwale shi, su ta ƙwaƙwale shi har sai sun cimma ruwa. Wasu sukan yi kwakwala, in dai inda ake haƙawan idon ruwa na gurin, to zaka haƙa rami ba mai zurfi sosai ba, za ka fara ganin ruwa na bulbulowa. Wani kuma sai an ta haƙa, an ta haƙa, an ta haƙa, anyi zurfi sosai kafin ruwa yake bulbulowa. Wani rijiyan ma sai ka an gama haƙa shi, yayi nisa za a gama ba ruwa kwata-kwata, sai dai a toshe shi, a bar shi. To bayan an cimma ruwa, sai a samu siminti. A siminta cikin rijiyar, gefe-gefen. Ba wai ƙasan inda ruwa ke fitowa ba, za a siminta gefe-gefen saboda yayi kyau, sannan kuma saboda kada yashi ya rinƙa bulbulowa, sannan yana ƙara mashi ƙarfi. Idan ba a yi siminti ba, wata zubin yakan tsage ko ya faɗa, haka da sauransu. Ko wani abu ya faɗa, ba fata ake ba, ko tsautsayi wani ya faɗa, in za a ɗauko mutum. Inda aka yi siminti to yana da daɗin shiga, ko idan za a yi yasa. In rijiya ta kafe, in za a ƙwaƙwale ƙasan da ya toshe domin ƙara samun cigaban bulbulan ruwa. To yawancin rijiyoyi ana yin shi a cikin gida, ana iya yin shi a wajen gida. Da an fi damuwa da rijiya, amma yanzu da zamani ya zo, wasu sun koma yin bohol. Bohol ɗin shi ma kamar rijiyar ne, domin shi ma ana haƙa shi ne, amma sai aka yi shi a zamanance. Aka haɗa shi da inji wanda zai rinƙa jawo ruwan, sai aka mashi baki kamar famfo wanda za a samu sauƙin rayuwa. Maimakon a ce in rijiya ne, za ka saka guga ka jawo. In bohol ne, an riga an harhaɗa, an yi connecting komai. Sai dai kawai in an kawo wutan lantarki, ka kunna abin ka, injin zai yi maka, pumping ruwan ka ya fito ta bakin famfo ka huta. Sannan ba a san yara na zuwa rijiya, saboda guri ne wanda yake da tsautsayi sosai. Sai ka ga an ce yaro ya faɗi ko bai faɗi ba, ya ji ciwo haka da sauransu. Yawancin manya ne suke zuwa ɗiban ruwa. Ko a cikin gida ne, ba a cika san yara ƙanana suna jan ruwa ba. Saboda kasancewan shi rijiya yana da zurfi. Wani yana ganin abu mai zurfi zai fara jin jiri. Jiri zai iya ɗiban mutum, daga nan kuma ya iya faɗuwa ko wani abu mummuna ya same shi. Amfi samun ruwan rijiya a lokacin damuna lokacin damuna saboda rafi sun cikkika, ga ruwan sama na zub zuba ko da yaushe. Sannan ga ko'ina damshe ruwa. To a lokacin, ruwan rijiya yakan cika, wani rijiyar ma yakan cika tap kaman zai zuba. Saboda ko'ina ruwa ne malale. Sannan akwai lokacin da ake ce ma lokacin rani. Wato lokacin da ba lokacin ruwan sama ba. Lokacin iska, lokacin ko'ina ya kafe. Wasu rijiyoyin wa' inda basu da idon ruwa sosai sukan kafe. Kwata-kwata a daina ganin ruwa wani rijiyarma ko an dawo ma ana yin ruwa, ruwa bai ɓulɓula saboda datti ya toshe hanyar da ruwan zai ɓulɓula yanda ake yin ra yasa kuma, ana shiga ne a ƙwaƙƙwaƙula ruwan, a ƙwaƙƙwaƙula yashin da ya toshe.

Gaskiya ne, akwai hanyoyin fina-finai da sauraron waƙoƙi da ya canza daga daa zuwa yanzun. Saboda a zamanin da, ba kowane gida bane suke da talabijin, ba kowane gida bane suke da rediyo. A lokacin zamanin da, iyayen mu na bamu labari idan za ayi kallo, sai an je gidan kallo an biya kuɗi. Musamman akwai wasu shirye-shirye da akeyi wanda ake cin daɗin su, sai kaje ka biya kuɗi sannan zaka kalla. Rediyo kuma zaka ga tsoho a layi ɗayan bai wuce mutum ɗa yake da shi ba. Sai a zo in za a ji labarai, lokacin jin labarai sai mutane su fito daga yankin daban daban domin zuwa wurin wannan, domin sauraron labarai. Sa'annan idan gidan da suke da talabijin, za a ga maƙwabta na shiga domin kallon talabijin. Ana shirye-shirye masu ƙayatarwa gidan rediyo da talabijin duka. Amma da zamani ya zo, TV, talabijin da rediyo sun bunƙasa kusan kowane gida akwai shi. Sannan ban da wannan ma, wannan wayan da muke amfani da shi, wayan hannayen mu, wato Android phone ta ƙara dusashe tasirin TV da rediyo. Domin duk abun da zaka kalla a TV, talabijin ko rediyo zaka gan shi a waya. Har ma da ƙari. Saboda a da idan ana kallon shiri a talabijin, wani lokacin idan babu wutan nepa, idan aka fara shirin babu wutan nepa, haka shirin zai wuce ka. Kuma in ba wai an maimaita ba shikenan ya wuce ka. Amma a waya a yanzu da zamani ya zo, zaka iya shiga kayi downloading ɗin fim ɗin da kake so. Waƙaƙi zaka iya zuwa kayi downloading ɗin waƙoƙin da kake so. Duk wani abun da kake so zaka iya downloading ba zai taɓa wuce ka ba. Domin suma an maida su hanyar neman kuɗi. Suma masu shirye-shiryen sun fi san wanda akeyin downloading ake saukarwa saboda suna samun kuɗi ta wannan hanya. Sannan ban da wannan ma, wannan wayan da muke amfani da shi, wayan hannayen mu, wa toh Android phone ta ƙara dusashe tasirin TV da rediyo. Domin tabbas zamanin yanzun an samu cigaba. Kuma ni na zaɓi na zamanin yanzu saboda ni a ƙa'ida ma bana son kallon TV. Akwai shirye-shiryen da akeyi wanda lokacin da ake yi ƙila kana da wanni uzuri ko baka nan ko baka jin daddi ko babu wutar lantarki toh idan ya wucce ka shikenan amma idan ina da wayana zan je inyi downloading in sauke shi in kalla abunda raina ke so a lokacin dana so. Idan na gan dama wa in dinga kallonshi bayan minti goma. Ina kalla in huta, ina kalla in huta. Wanda daa baka isa hakan ta faru ba. In dai ya wucce ka toh ya wucce ka kenan. Mahaifin mu na bamu labari daa anyi wanni shiri mai ƙayatarwa shirin ne en Arewancin Nijeria ake kiranshi sa'a'o'in keke. Mahaifinmu na bamu labari a lokacin a layinsu shi kaɗai yake da Tv haka za'a cika gidan kab. Da ƙarshe wannan TV nashi sacewa aka yi. Wanda a yanzun in kana da wayanka zaka sauke she ka kalle shi a lokacin da ka so da sanda ka gan dama. Sai dai bambamcin tsadar rayuwa. A lokacin kusan dukanman za'a ce kyauta ne waennan abubuwa ama a yanzun. Zaka kalla a cikin jin daddi ama kuma. Kuɗin ka ne zai maka aiki. Domin dole sai ka saka data a waya sannan zaka iya sauke wa'innan abubuwan. Amma a zamanin da in dai akwai wuta sai dai kawai ka kalla ba ruwan ka da maganan downloading. Sa'annan a cigaban da aka samu akwai shirye-shiryen da akeyi yanzu a waya wanda ba a sasu a gidajen TV. Duk da har yanzu TV na da tasiri amma zuwan zamani da yi da wayoyin sadarwa ya rage mata ƙwari saboda hatta waƙoƙin da ake saurara duk zaka iya sauke su a wayan ka ba tare da dogaro da rediyo ko TV ba. Gaskiya na zaɓa na zamani domin babu wanda bai san cigaba. Zamani ba ƙarya ba ce.

Akwai wani liyafar abinci da ya taɓa kasancewa a unguwar mu. Wani babban ɗan siyasa ne wanda yaci zaɓe, da yaci zaɓe sai yace zai haɗa liyafar abinci sannan yana gayyatan kowa da kowa. Bai cire kowa da kowa ba manya da ƙanana yara da manya yace duk wanda yake so ya zo ya ci abinci mai shi. An kama babban wuri ne mai kyau aka mishi kwalliya da ado. Da kujeru na alfarma, manyan kujeru da ƙanana, manyan baƙi inda za su zauna da inda kowa zai zauna. Haka aka jera abubuwa masu ƙayatarwa sannan aka sassanya tebur ɗin cin abinci a tsakiya da kujeru guda shida a zagaye a kowanne teburi. Kowane teburi na kujeru a zagaye da shi guda shida. Sannan daga baya aka zo aka kawo sifiku wanda za a sassaka waƙoƙi na rawar da idan an gama za'a yi cashe, a yi rawa, a yi nishaɗi, a yi murna dai haka da sauran su. To abincin da aka kawo da farko dai muna zaune aka kawo mana aya, dabino, kwakumeti, gullisuwa aka kawo. Wannan wasu ne taɓa kalashe kafin a fara asalin liyafa. Aka zo aka bi mu da lemu. Sai an tambaye ka kalan lemun da kake so. Akwai lemon kokumba, akwai cocktail, akwai Chapman ga sunan dai kala kala. Sai wanda kake so za'a sa maka shi a glass cup a ba ka. Aka gama wannan aka zo aka kawo snacks. Aka kawo fanke, aka kawo samosa, aka kawo donut, aka kawo cake, aka kawo spring roll. Kowane teburi za a ijiye ƙaton faranti na waɗannan abubuwan. Sannan an gayyaci manyan ƴan siyasa sun zo suna bayani. Ba wai daga zuwa bane aka ci abincin a'a. An fara kawo inda abubuwa ne ana yi, ana sauraron bayani kafin a zo asalin cin abincin. Ba cin an gama bayanai, aka yi murna, aka yi hotuna da sauran su. Sannan aka kawo abinci. Farko abincin da aka kawo shine shinkafa da fadika da salat. Sannan da kaza wanda aka soya peppered chicken kenan aka kawo shi. Sannan an sarrafa shinkafan da basmati rice ne. S. Sannan aka zo aka ce idan kana son kuma ka canja ko kana son ƙari, za ka iya zuwa a zuba ma wani abincin. Bamda wannan shinkafan sannan an yi dambu dambun tsaki wanda ake yin shi da ganye, da kayan miya, da gyaɗa, da komai da komai. Haka aka yi shi aka ce in kana so kaje ka karɓa. Ni yanda nayi ranan ko wane abinci sai da na ci. Za a zuba min kaɗan kaɗan ne. Dukkan sai dana ɗanɗana su kuma yayi daɗi. Mutane sun ci sun ƙoshi har da almajirai an ci an sha. Har da guziri aka yi aka tafi da shi gida. Sannan akwai amala, da miyan yauƙi, da ganda. Shima in kana so kaje a sama. Sannan akwai waina da miyan taushe. Akwai sinasir da miyan taushe. Akwai fankasau da miyan taushe. Miyar taushen iri ɗaya ne sai dai anyi waina, sinasir da fankasau. Duk abin da kake so kaje ka-kaje ka-kaje ka a zuba maka shi. Sannan duk miyan da ake yi idan kana son ganda ne ko kifi ko nama, dukka. Sannan akwai alale. Akayi alala wanda ake sawa irin a cikin ganyen nan a dafa. Irin shi akayi da ƙwai a tsakiyanshi da ɗan sauce da fork. Ga ƙamshin daɗi sosai yayi alalan nan shima ɗin duka ba wanda ban ci ba. Sannan idan aka samu alalan za a sa maka kifi ga yanan shima wanda aka yi-akai aka barbaɗa mai fulawa aka soya shi. Yayi daɗi sosai. Daga ƙarshe kuma aka banƙara rago aka kira waɗanda suka iya gashin barbecue. Idan zaka sai ka bi layi da ɗan wani kwano kana zuwa za a yanka a zuba maka. Liyafan ta yi daɗi ta ijiye tarihi domin an ci an sha har an yi guziri. Gaskiya mun ji daɗin sosai wannan liyafar abincin ta ba da ma'ana ba ɗan kaɗan ba. Kowa na mar.

Kano ta dabo tumbin giwa. Ko da me ka zo an fi ka. Tabbas wannan kirari ne waɗanda ake yiwa Kanawa. Domin tabbas sun tara mutane daban daban wanda ko da me ka zo ɗinkan an fi ka. Ana kasuwanci sosai. A arewacin Najeriya babu wani jaha da ake kasuwanci, haɗa hadan kasuwanci fiye da Kano. Daga matansu har mazansu ba me zama. Kowa yana haɗa hadan kasuwanci ne. Sannan ga karatun addini, ga karatun boko dukka suna yi. Za ka je ka samu matashi ɗan shekara sha shida zuwa ashirin. In a wani garin ne a lokacin ma bai fara tunanin fara sana'a ba amma a Kano, a Kano yana ɗan yaro zai fara bin mahaifinsa kasuwa domin koyon sana'a. Kafin yakai shekara ashirin ya ginu ya ƙafa kanshi shi ya sa ake mata da "ko da me ka zo an fi ka". Idan kasuwancin ne, idan ilimin ne, dukka babu abin da babu a Kano. Sannan akwai kirarin da ake ma Katsinawa. Katsina ta dikko ɗakin ƙara. Kunya gareku ba tsoro ba. Cewa akeyi suna da kunya saboda a cikinsu akwai jinin Fulani. Kowa ya san cewa Fulani suna da kunya. To aka musu laƙabi da "kunya gare ku" saboda wannan kunyan da suke da shi na jinin Fulani da suka haɗa amma ba su da tsoro kwata-kwata. Shine ake musu kirari na cewa kunya gareku ba tsoro ba ba sa tsoron mutum, ba sa tsoron gaya maka gaskiya, ba sa shakkan kowa amma dai suna da ƙara. Sannan suna da tar tarban baƙi. Sai kuma garin Kaduna. Ana mashi kirari da garin ilimi. Kaduna ta daɗe da bunƙasa, ta daɗe da zama babban birni a na a nahiyar a nahiyar Arewacin Najeriya. Ta daɗe da zama birni saboda makarantun da take da shi. Tana da makarantu kala kala. Sannan tana da wani jami'a wanda ya shahara wanda kusan kowa ya san shi. Jami'ar Ahmadu Bello University. Sannan duk wasu manyan makarantun da ake koyan abubuwa na sojoji ne na airforce ne duk yana kaduna tuƙin jirgin sama da inda ake training sojoji. Dukka yana da dogon tarihi shi ya sa ake mashi wannan laƙabi. Sannan jahar Neja ana mata kirari da gari me, me, me, me power. The power state. Wannan laƙabin ya samu asali ne saboda tsayuwa da ƙafarta kuma gari ne wanda Allah ya ba su albarkatun ƙasa. Suna noma, suna da fili. Duk Najeriya ba inda ya kai jahar Neja faɗin ƙasa. Sun daɗe suna noma tun kafin noma ya zama aiki ga wasu. Sannan suna da faɗin ƙasa. Allah ya musu albarkacin faɗin ƙasa. Suna da dazuka da wasu abubuwan shuke-shuke wanda su sun daɗe da, da ci gaba na rayuwa. Sannan sai jahar Sokoto. Ana mata kirari da Sokotawan Shehu. Sokotawan Shehu ga addini saboda ya samo asali ne daga jahadin Usman bin Fodio wanda kowa ya san cewa a jahar Sokoto yayi rayuwa, yayi jahadi. Yana da babban tarihi a ƙasar Sokoto saboda ya ƙafa daular Musulunci. Ya yi faɗa da mushrikai, ya yi faɗa da masu bokaye da 'yan tsubbu domin tabbatar da addinin Musulunci da yin addinin Musulunci yanda annabi ya kawo. Shi ya sa ake musu kirari da Sokotawan Shehu. Waɗannan garuruwa ana musu kirari ne saboda tasirin da suka samu da wasu ɗabi'u nasu na cikin garin. Amma duk ciki babu wanda ya shahara kamar Kanawan Dabo. Kanawan Dabo "ko da me ka zo an fi ka". Tabbas kowane gari na da nashi kirarin. Wannan shine kaɗan daga kirarin da ake yi ma wasu jahohi a.

Tabbas, duk wanda ya zo unguwarmu daga shekara goma zuwa yanzu, dole zai ga akwai abubuwan da suka canja. Ba ma na wasa ba, saboda an sabonta hanyoyi. Da kan layinmu jen ƙasa ne, amma shekaru biyar da yawuce gwamnati ta zo ta yi aiki, an faffasa ko'ina, an sa kwalbati. Ko wanne layi a unguwarmu da jan ƙasa ne, yanzu duk an faffasa, an sa kwalbati, an sa-- an saka kwalta. Sannan, akwai babban titi wanda ya matse da yawa, yana haɗa Goslow. Idan yamma ya yi, masu dawowa aiki sai yake ta cunkoso har ana samun haɗarin ruka a hanya. Gwamnati ta zo ta faɗaɗa wurin titi, an tashi wasu masu shaguna aka faffada titin, aka yi sabon kwalta. Kana shigowa in dai kai shekara goma ka ga-- kai shekara goma bakazo unguwarmu ba kazo yanzu dole zakaga canji sannan an gina wasu sababbin filaza-filaza. Da akwai wayanda suke se da irin kaya a bakin titi, su gwanjo, su kayan miya, su ɗinki, su mene. Kai abubuwan da ya kamata a ci anayin su a kasuwa duk sun zo bakin hanya suna yi. Sai aka gina musu filaza-filaza su kama su je su killace kan su. Domin sayar da abu a bakin titi ga motoci na wuce shi ma wani haɗari ne na rayuwa. Saboda ansha samun cases da yawa mota ya buge mutum yana kan kasuwancin shi a bakin titi sannan akwai masallatan da da tsofaffin gini ne an rusa su an musu sabon gini, ya dawo na zamani. An canza sifika haka da sauran su. Sannan kasuwa an rusa kasuwa an canja tsari. Yanda da wasu kowa zai babbaza kaya yanda yake so. An canja kasuwan gaba ɗaya an rusata. An mai da gefe ɗaya filaza. Masu shagunan ɗinki masu haɗa takalma masu se da kayan sawa da mene ne dukka sukaje suka kakkama shagunan da suke cikin filaza sannan irin 'yan mahauta haka suma da suka babbazu aka musu ɓangaren su daban. Aka zo masu sayar da kayan yaji aka musu ɓangaren su daban. Komai akayi shi da tsari duk abin da kake so anyi shi ɓangaren shi daban. Ɓangaren 'yan kayan miya ne ɓangaren su daban. Ba kaman da da suke ƙara zube. Kowane mai takalmi da mai nama gasan nan a wuri ɗaya da akwai kayan sana'an da bai kamata a ce suna ma maƙotaka da juna ba. Misali akwai irin masu se da fiya fiya masu sayar da fiyafiya sai ka ga mai fiyafiya, ga mai sayar da nama. To irin wannan sai ka ga warin chemical yana shafin abinci kuma a je a siya, a je a-- a ci za a ci. Akwai riski a cikin rayuwa. Sannan wannan canje-canjen gaskiya yayi tasiri na canja rayuwan mutane. Saboda da ana zaune ne babu tsari, babu wani kyan gani. Yanda mutane ke zama kowa yaje yasamu bakin titi ya buɗe shago anata matse titi hanyan da ya kamata mota ya bi, an je ana yin shaguna ko kuma wani ya zo ya ƙafa shago a wurin ba tare da tsari ba. Sai titi ya matse ana yawan samun hatsarirka. Amma yanzu duk aka gyaggyara aka tattashe su aka ba su filazas da shaguna a cikin kasuwa. Titi ya zauna a matsayin shi na titi. Wanda yake sayar da abu ya koma shago ko kuma ya je kasuwa amma ba wai ka zo kusa da titi ka matse ba. To gaskiya an, an sami tasiri sosai wurin ragowar hatsarin mota da mashin da yanda da yake buge mutane. Da yanda da mota ke buge mutane shima duka ansamu raguwa sosan gaske akwai abubuwa sosai da suka ɓace. Duk wani abin da yake da, an rusa shi. An, an yi shi sabo to ai ya ɓace. Kamar masallacin da na ce an rusa an sabonta shi. Mutanen da in ka daɗe ka kai shekara goma ba ka zo ba, za-- in ka dawo za ka ga ya ɓace maka. Saboda an canza mashi sanfari kasuwan da ka daɗe ba ka zo ba, gabaki ɗaya wasu abubuwan, tsofaffin, tsofaffin sign board wannan duk an ciccire su. Akwai masu ija baro a hanya irin masu rent wannan suma an kore su sun shigo cikin filaza duk babu su. To in dai ka zo daga shekara goma a ce ba ka zo unguwar mu ba ka da yanzu, tabbas za ka.

Gaskiya akwai hanyar kashe kuɗi sosan gaske a zamanin nan, musamman yanzu da abubuwa yayi tsada. Sannan akwai kashe kuɗin da na dole ne babu yanda mutum zai yi. Ko kana so ka rage wani dole ne amma akwai wanda be zama dole ba, akwai wanda ya zama dole. Akwai kashe kuɗin da ba ka isa ka kauce mishi ba. Kamar mutum ne misali, siyan abinci abinci ya zama dole a siya abinci saboda mutum ba zai taɓa iya rayuwa ace bai ci abinci ba. To ba ka isa ka kauce ma kashe kuɗin siyan abinci ba. Kullum burin ka, ma da Allah ya ba ka kuɗi ka siya abincin nan. Ba zai yiyu ace wai kana rayuwa ba abinci ba. To kashe kuɗin nan ya zama dole. Sannan kuma ba ma so mu bari. Ba wai don kashe kuɗin ne ba ka so ka bari ba saboda shi ciki don abinci aka yi shi. Baza ka taɓa iya cewa wai kai baza ka siya abinci ba shine wannan sannan muna ƙoƙarin ragewa zuwa ga daidai ƙarfin mu saboda akwai kalan abincin da kana gani ka san ya fi ƙarfin aljuhun ka. To kai dai burin ka, ka siya abinci ka ƙoshi. Ba wai burin ka, ka burge wani ba ko ka ci mai tsada. In dai wannan abincin yana da inganci, yana da daidai daɗin shi, ba wani abu bane. Ba wani abu bane. To mukan ƙoƙarin ragewa, muyishi na daidai mu. Sannan ina kashe kuɗi sosai akan abin hawa. Kullum idan zan je gurin aiki sai na sai na hau abin hawa. Burina kullum na rage. Shiyasa wata zubin idan na tashi da wuri nake fara rage hanya zan fara takawa a ƙasa a hankali har na kusa rabin gurin aikin in dai na fita da wuri kenan. Kafin in hau abin hawa idan ana kai ni ɗari biyar ne to bai fi in biya ɗari biyu da hamsin ba. Kenan na rage ɗari biyu da hamsin na anjima wanda da sai na ƙara biyan wani ɗari biyar din gaskiya ina kashe kuɗi sosai kuma sannan ina neman hanyar sauƙi ina ragewa da takawa a ƙafa sannan wayoyi da muke amfani da su dole ne zamani ya zo da da canjin rayuwa. Kana so ka ga abubuwa dole ka saka kati dole ka saka data. Duk wannan abu ne wanda kuɗi yake bukata amma me akwai yanda ake kauce ma raguwar haka. In dai ba abu bane mai mahimmanci to ka daina saka kuɗin ka ka je ka siya data ka kalli abun da bayi da mahimmanci. Duk wannan yana, yana, yana da sauƙin kauce wa. Sannan bana fatan ranan da zanbar rike waya kullum buri na ma insamu kuɗi insaya babban waya wanda zanji daɗin zanji daɗin amfani da babban waya sabado shi babban waya akwai opportunities yanzu dayawa na yanar gizo da matasa ke aiki kuma sannan yana tafiya ne da yanayin yanda wayan ka yake. In kana da waya mai kyau ba zai ba ka matsala ba tun daga network da tafiyar da aikin da komai yanda ake so. To irin waɗannan abubuwan su ne waɗanda za ka yi burin ka samu kuɗi ka canja saboda ka san lallai zai kawo maka riba. Don akwai abun da kuɗin da ake kashewa wanda kawai ana kashe sune amma ba tare da haƙiƙanin an san ma inda suke tafiya ba. Ko ka je ka ta kallan hotunan batsa ko videos din batsa kai ba kuɗi za ka samu ba. Duk wannan ya kamata ace ana rage shi kamar ni dai daban da shi amma wanda yake da shi gani yake kamar idan bai ma yi haka ba bai burge kan shi ba. Sannan akwai hanyar kashe kuɗi na sutura. Kullum muna ganin yanda mutane suke saida kaya a yanar gizo ko idan ka je kasuwa. To akwai suturu. Mutum yana da buri ya kashe kuɗi a suturu saboda sutura shine mutum idan ka je taro abun da ake fara kallo a jikin ka shine sutura. Abun da ake fara kallo. Amma ba dole bane in dai kana da nasawa. To sai ka dinga ƙoƙarin ragewa kana kauce ma kashe kuɗi da yawa in ba ka da shi. In kana da shi kuma yana da kyau ka siya. Sannan ciyeciye in dai kana cikin birni dole za ka ga kayan kwamala she da ciyeciye za ka so ka ɗan ci. Shi ma idan kana da kuɗi ka yi idan babu ba dole bane. Karkayi abun da ya fi ƙarfin ka domin akwai hanyar kaucewa daban daban. Ni dai kam ina da hanyar kauce ma tsadar abubuwan rayuwa yazo daidai da ƙarfin aljuhu na. Bana takura ma kaina.

Idan gajiya ta kamani yanda nake ganewa, zan ji gabaki ɗaya jikina ya mutu. Wani lokacin inji ciwon kai, wani lokacinma har jiri jirima nike ji indai ina aiki sannan na fara jin waɗannan alamomi, to lallai kam gajiya ya kama ni. Ina buƙatan in huta. Abin da nake fara yi idan na ji gajiyan nan, nakan samu guri in zauna sannan in ɗauko ruwa in sha. Ba na wasa da shan ruwa a lokacin da na gaji, sannan sai in dawo in ci gaba da aiki. Wani lokacin aiki yana zazzage abincin da kake ci a ciki, da ka ci, to shi yake ƙara sa ka ji gajiya. To idan na cigaba da aiki na ƙarajin waƴannan alamomin ciwon kai, jiri jiri, kasala, sai inzo in ɗauko abinci in ci. In sha ruwa sosai-sosai sannan in ci gaba da aikina. Idan na ci gaba da aikina na zo na ga still ina jin wannan gajiyan, ina ganin waƴannan alamomi kenan, aikin ba na wasa ba ne. Kamar misali, akwai ranar da nayi wanki, da na fara wankin ina cikin yi na ji gaba ɗaya, yanda na fara wankin da ƙarfina da himma, bayan nayi kaman kala goma haka, sai na ji gaba ɗaya ciwon kai. Na ji kaman zan faɗi, na ji ƙirjina, na ji cikina na murɗawa. Wannan alamun ya nuna na gaji. Sai nace bari in huta, sai na sha ruwa, na ɗan zauna haka na minti goma sai na zo na ci gaba da aiki. Kuma kafin in fara wankin, dama na ci abincin safiya na. Na sha shayi da biredi da ƙwai. To sai na fara wankin kaman ƙarfe takwas. Wuraren goma na fara jin waƴannan alamomin gajiyan, sannan na samu guri na sha ruwa, na huta na minti goma sannan naci gaba da aiki. Na ci gaba da wanki, na ƙara yin kaman kala shida sai na ƙara jin wannan alamomin gajiyan. Ya ƙara taso mun sai nace bari in ci abinci, sai na ci abinci. Da na ci abinci, sai na ƙara shan ruwa sannan na huta. Abincin ya ɗan narke kafin na ƙara komawa wankina. Na yi wanki, na yi wanki. A lokacin na kusa gama wankin, saura ɗan kaɗan, na ji gaba ɗaya kaman bazan iya ƙarasa wannan wankin ba domin gaba ɗaya gaɓoɓin jikina ciwo suke min. Hannayena sun sake, ƙugun bayana yana ciwo, guiwana yana ciwo. Wankin da a durƙushe nake yi sai na koma yin shi a zaune domin na tabbatar jikina ya fara. Din ƙarfina na gajiya. Na rasa yadda zan yi. Na ɗauraye wankina na shanya sannan na zo na samu guri, na kwanta. Zafi ya ishe ni. Na shiga bayi, nayi wanka. Da nayi wanka, sai na fito, na ƙara cin abinci sannan nayi bacci na minti talatin. Ina tashi, na ji wani ƙarfi ya dawo mun, sannan na ci gaba da wankina, na gama wankina. To gaskiya a taƙaice alamomin gajiya indai na ji, fara jin ciwon kai. Sannan na ji jikina ya mutu. Na ji ba ni da ƙwari a jikina. Ko in ɗinga jin kaman inajin yunwa, to alamun gajiya kenan, sannan hanyan da nike bi in huta, dana farajin wannan abun duk abunda nikeyi zan samu wuri in zauna in sha ruwa ina ba ma shan ruwa mahimmanci sosai idan na gaji sannan da hutawa. Sannan idan na ga abin ya ci tira, sai in je in, in yi wanka. Idan nayi wanka, sai in kwanta. Ko da na awa ɗaya ne na kwanta, zanji ƙarfi ya dawo min. Idan ina son ƙarfi ya dawo min, nakan yi wanka sannan in kwanta. Wani lokacin sai na haɗa da shan maganin ciwon kai amma ba ko da yaushe ba saboda bana so ya zaman mun jiki. Ace duk sanda na gaji idan ina son ƙarfi na ya dawo sai na sha maganin ciwon kai. Lokaci-lokaci ne nake shan maganin ciwon kai. Sai na ga nayi wanka, na kwanta, abin bai lafa ba to sai in sha maganin ciwon kai. To, haka de nake gane alamomin gajiya a jikina. Sannan kuma in ina san ƙarfina ya dawo, zan yi wanka, in kwanta, in huta. Wannan su ne hanyoyin da.

Abu na farko bayan na tashi daga barci da nake yi shine, zan je in yi sallah, in yi addu'o'i, in roƙa Ubangiji buƙatuna da neman sa'a rana irin ta ranan. Sannan, sai in ƙara komawa in kwanta. Se in tashi wuraren ƙarfe shida in na tashi, sai in saka ruwan wanka a heater, in yi ma yara wanka. Idan na yi musu wanka, sai in zo in yi masu abun karin kumallo wanda za su ci kafin su tafi makaranta. Idan suka tafi makaranta sannan sai in ƙara komawa barci na sai na tashi irin wuraren ƙarfe takwas ɗinnan. Sannan, zan je in wanke bakina. Idan na wanke bakina, sai in dawo ni ma in yi karin kumallo. Idan na yi karin kumallo, sannan sai in fara sharan falo, in share dining, in share kitchen, in share duka ɗakunan gidan. Sannan in fita farfajiyan gidan, in share ko'ina. Idan na gama, zan je asalin ƙwar gida. Ƙofar gida ke nan wajen gate. Shi ma in share tas, saboda akwai wai'nda idan suna wucewa sai sun rinƙa zuba ma mutane datti. Toh nakan je har ƙofar gida na share tas. Bayan na gama share-sharan nan zan zo ɗauko mopper, ma'ana abin goge ɗaki me tiles. Idan nazo zan yi mopping in parlor, dining, kitchen sannan da dukka rooms ɗinmu zan gwaggoge su, da corridor duk zan yi mopping ɗin su. Idan na gama sai in ɗauko wani ɗan ƙaramin handkerchief in sa shi cikin omo, in zo in gwaggoge kujerun dining da table. In zo in goge TV, TV stand, fridge, duk wani abu da yake ya kamata in goge zan goge, da center table. In shiga ɗaki, dress mirror da mirror. Duka zan gwaggoge su. Wani zubin har da wardrobe ina da yake wardrobe ɗina yana da glass so idan na ga kamanya an yi staining na kan ɗan gwaggoge. In gwaggoge shi tas. Idan na gama, toh daga kafin in fara goge gwagen zan shiga bayi in samu toilet, in samu abun wanke toilet, toilet cleaner in saka a bayi, dukka bayikan gidan in jiƙa su, kafin in gama mopping sun riga sun jiƙu, yadda idan nazo wankewa ze fita tas-tas. To bayan ya juku, sai na zo na bayan na gama gwaggoke ko'ina da ko'ina, sai in zo in wanke bayi, bayikan gidan tas. Nakan fara wankewa ne da soso. In wanke sink, in wanke toilet seat, in wanke ko ina. Sannan sai in ɗauko brush in wanke ƙasan tiles na bayi. Sannan ɗauko soso in wanke bangon tiles na bayi. Dukka zan wanke kafin inzo in samu ruwa in na samu ruwa sai in watsa mishi. Duka bayikan haka zan yi musu. Idan na gama, in saka turaren bayi a ciki, sannan in dawo parlor, in saka turaren parlor. Sannan in ɗauko handkerchief in bi windows ɗin gida na dukka in gwaggoge su glasses ɗin windon gidan. Idan na gama wannan, sai na tafi kitchen mu je muyi wanke wanke. Na wanke abin da muka ci, zan wanke shi tas. Sannan in adana. Bayan na gama dukan wannan abun, sannan in je in yi wanka, in shirya. Sannan idan ina da wani gurin zuwa da safe, sai in je. Idan ba ni da gurin zuwa, akwai karatun da nake yi da safe, zan ɗauko in yi karatuna. Idan kuma kallo ne, in yi kallo na. Idan kuma na ga dama kawai zan ɗauko waya ne, in daddana, in shiga filin sada zamanta su irin Facebook, Twitter, Instagram, in ga labarai da abin da ke wakana a duniya. Sannan idan naga, idan na gama wannan, na kan koma baccina duk a safiyar. Wannan shine yanda safiya ta take faruwa. Kullum abun da nake yi ke nan da safe. Kullum rana ta Allah abun da nake yi ke nan da safe. Idan ban yi ba toh sedai idan banida lafiya. Amma har in dai ina da rai da lafiya, wannan shine kullum da nake yi da safe. Idan kuma ina da wanki wata rana, kafin inci abinci nake yin wanki, kafin in cigaba da sauran ayyukan da nake yi.

Gaskiya, ya danganta da yanayin. Wani lokacin na fi son fanka, wani lokacin na fi son AC. AC yana da amfani sosai lokacin zafi. Idan ana zafi sosai, gaskiya AC ya fi aiki. Saboda idan zafi ya yi zafi, fanka ma baya aiki, sai ka ji yana wani irin hura zafi. Amma idan AC ne komin zafi, yana iya aikin da zai yi saboda shi yana shiga cikin ƙashi ne sosai sosai. Amma kuma idan ba wani zafi ake yi ba, fan-fanka ya fi saboda shi AC yana shiga har cikin ƙashin ka ne. To idan dai ba wani zafi ake yi ba, sai ka ga sanyin AC ya maka yawa. Kamar ni gaskiya, ba zan ce ga shi na fi son AC ba kuma ba zan ce na fi son fanka ba. Ya danganta da yanayin lokacin ne. Idan dai ana sanyi sos-- in ana zafi sosai, na fi son AC. Idan ba a zafi sosai kuma, na fi son fanka. Sannan kuma wani lokacin zan iya cewa na fi son fanka fiye da AC saboda shi fanka bai cika gundurar ka da wuri ba, bai cika isanka da wuri ba. Zaka iya kunna fanka tun daga safe har dare, har a kwana dashi bai dameka ba amma AC idan ya kai wani lokaci sai ka ga gaba ɗayan ɗakin ya ɗauka sanyi ko mai na ɗakin yayi sanyi, TV ne ko mai na ɗakin ka da ba sanyi har sai ka kashe, wani kalar sanyi ne za ka ji yana shigan ka kamar mai zazzaɓi zazzaɓi, ni dai a nawa haka yake min. Sannan fanka yafi lafiya, fanka yafi lafiya saboda shi baya shiga cikin ƙashin ka. Amma shi AC yana cutar da lafiya saboda har cikin ƙashin ka yake shiga ya saka maka mura. Kamar ni in na sha AC da yawa, haka nake fama da mura. In ta mura, in ta mura, in ta mura, in ta atishawa. Sannan na zo na lura jikina ma bai cika son AC sosai ba. Shiyasa idan na kunna AC, ba na kai ta ƙarshe. Daidai nake sa kuma da, da ɗaki ya ɗau sanyi sai in kashe. Saboda har in dai na ƙura lambar ta kuma san-- ko kuma na bar ta ta daɗe, to lallai fa ba daɗewa zan kamu da ma-- da mura. Mura mai tsanani irin wanda yake sa tarin na wanda yake toshe hanci har sai na sha magani. Sannan na tsorata da al'amarin AC. Tun da na je asibiti na ga wani tsoho, jikin shi yana karkarwa. An ba shi magani amma kamar ba a ba shi. An ce wai ƙashin shi ya yi sanyi. Bone marrow ɗin shi ya samu matsala saboda wai tun yana yaro yake shan AC. ACn ya shiga cikin jikin shi sosai, ya mishi illa. A lokacin na ƙara jin tsoron AC amma duk da haka ba ta hana in dinga zuwa ina shan AC ba amma na san yanayin yanda nake tsara ACn. Yanda nake yi ba na sa shi in ƙure shi sannan ba na bar shi ya daɗe saboda ina kiyayewa saboda tunda naga wannan tsohon yanda akace wai AC ne ta mishi illan kashi nake jin tsoron AC amma fanka bai taɓa cutar da ni ba. Sai dai ni kawai matsala na da fanka, lokacin zafi indai ana tsananin zafi, fanka ba ta min aiki. Domin tana kaiwa lokacin da za ka ji har tana irin wani buso zafi, maimakon ta buso sanyi sai ta rinƙa buso zafi. To shi ya sa a lokacin zafi sosai, na gwammaci AC. Amma mafi lo-- mafi yawancin lokaci, na fi son fanka. Dan ni fanka zan iya kwana da ita in wuni ba tare da ta dame ni ba amma AC ba zan iya komin-- ko awa ɗaya a ɗaki ba. Yadda na ɗan kunna ta, ɗaki yayi sanyi sai in kashe. In ya so an jima sai in ƙara kunnawa. Idan lokacin sanyi kuwa ta zo, kwata kwata ba na son ganin AC domin sanyin gari ma ya ishe ka, balle maganan AC. Amma fanka, ko a lokacin sanyi, wani lokacin akwai ranar da za ba sanyi sosai, za ka iya kunna fankan ka amma ka sa ta a lamba kaɗan. Lafiya ƙalau. Ni idan aka tambaye ni tsakanin fanka da AC wanne nake so, zan ce fanka domin ba ta cutar da lafiya kamar yanda AC yake shiga cikin ɓargon jikin ya mata ɓarna.

Idan ana sha'ani a gidanmu, muna aika wa maƙota abinci, ko da misali ba bikin sallah ba ko biki ne na aure ko na suna ko na taron waliman wani liyafa. Ba ma mu kaɗai ba, su ma suna aika mana. Idan zamuyi aure a gidan mu mukan dafa shinkafa dafa duka wato jollof rice akwai gidaje a gidanmu, dama da habu. Kowane gida za a ce su kawo kwanansu domin a zuba musu, su saka albarka. Haka nan, mu kan iya yin tuwon shinkafa sannan da fate. Fate, faten tsaki. Ana yin faten tsaki ne da masara. Za a ɓarza masara sai ayi amfani da tsakin, idan akayi amfani da tsakin sai a wanke asamu manja, kayan miya a soya su, a saka sinadaran ɗanɗano da ruwa a bar shi ya tafasa. Sai a zuba wannan tsakin har sai ya nuna ta jujjuyashi. Sannan sai a yanka alayyahu da gyaɗa a zuba. Wannan shine fate. To shi ma ana yawan yin shi a bikin suna. Sannan idan aka yi haihuwa a gidanmu, idan aka yi haihuwa a gidanmu, ana yawan yin kunun gyaɗa. Ana yin kunun gyaɗa ne da gyaɗa. Za a jiƙa gyaɗa, a niƙa a inji, a zo a tace. Ruwan da a ɗora a wuta in ya tafasa, sai a samu shinkafan tuwo a jiƙa. Idan ya juku, sai a zuba a cikin tafasasshen wannan tataccen gyaɗa, a tajuya har sai ya kauri. Idan aka kusa saukewa, sai a zuba lemun tsami ko tsamiya. Sai a zuba, sai a zuba siga. Sannan kuma muna yin alale. Yawanci alale ana yin shi ne idan ana bikin, shi ma. Yawanci aka yi dafadika sai a yi alale a sama. Alalen ana yin shi mai daɗi wata zubin har muna dafa ƙwai mu zuzzuba a cikin alalen. Suna jin daɗi sosai idan muka ba su. Shi ya sa su ma idan ana sha'ani a gidansu, su ma su kan aiko mana da shi. Banda biki, idan Sallah ya zo, da yake duk maƙotan mu akwai musulmai, akwai Kiristen, to idan Sallah ya zo, da Musulmin da Kiristen din muna yin abinci mu aika musu kowane gida. Amma idan bikin sallah ne, ba ma cewa su kawo kwano. A kwanun mu muke zubawa saboda daraja wannan lokacin, kaman ibada ake ɗaukan shi, sai mu zuba musu. Yawanci muna yin shinkafa da miya ne da naman kaza. Zamu kaima ko wani gida da musulmai da Kirista duks haka, su ma idan ana bikin Kirsimeti ne, Kiristan din suna kawo mana abinci. Yawanci sunfi yin "jollof rice" da "coleslaw", sannan da fefe mit ko fefe cikin da Maltina za su kawo maka shi har gida. Sannan za su raba ma duk wani maƙota suma. Sannan ba zan ta'ammantawa ba. Akwai wani walima damukayi na yayana dasa yazama phd mu ka dafa shinkafa mudu goma. Da muka dafa mudu goma, muka yanka kaji guda biyar. Mu ka tafasa, muka soya, muka yi fefe cikin, muka yi "coleslaw", muka yi yanka kabeji da kwakumba, muka saka mayonis, muka haɗa shinkafan nan. Sannan ya yi daɗi saboda mun sa ma shinkafan su "veggies", su "carrot" da su "peas", abubuwan da ke ƙara tarwa har da "sausage" muka saka a ciki da "soy sauce". Ya yi daɗi sosai. Haka muka zuzzaba ma mutane, maƙotan mu. Mu ka zuba musu shinkafa da "coleslaw" nan ga kaza. Sannan muka yi zoɓo me daɗi, me ƙanshi. Zoɓon nan ya yi daɗi saboda mun saka kwakumba, mun saka abarba a ciki. Sannan ba mu saka duk wani abu a tufisha ba. Suga ma da muka sa ɗan kaɗan. Mu ka rarraba ma mutane. Sun ji daɗin wannan abincin sosai domin har gida suka zo suna tagogiya, suna sa albarka, suna "Allah ya maimaita, Allah ya sa albarka". Sannan akwai wa'inda idan ka kai musu abinci, ba sa dawo maka da kwano har sai an daɗe. Akwai wata da muka taɓa zubawa abinci a maƙotan mu ta ƙida wo mana da kwano. Gashi munajin kunya muce mata tabamu ita kuma koh ta manta ne bansaniba har sai da mama na ta aika ɗan uwa na ya je ya kai ƙwanon. Sannan ta dawo da shi. Wasu kuma ko ba ka ce su dawo da shi ba, za su dawo da shi. Wasu kuma a take. In aka ba ma yaro za su ce yatsaya ya jira". Sannan akwai wa'inda za su wanke, akwai wa'inda ba za su wanke ba. Kowa ne da kalan halin shi. Mu dai mun yi don Allah shi.

Akwai waɗanda nake yin hausa dasu sosai yawancin waɗanda suke ƙawayena da hausa muke yin magana akwai kuma wasu ƙawaye na waɗanda kaman yare ne, ba sa jin Hausa. To, idan muka haɗu, Turanci muke da su. Sannan idan na je wurin aiki, kasancewar kowa yayi karatu, to muna yin magana ne a cikin harshen Turanci. Sannan ina jin yarurruka daban daban. In muka je makarantar Islamiyya, ina yin magana da Larabci shima. Sannan kuma ba'a son a yi Hausa a makarantar Islamiyya. Sannan akwai wani lesson da nake zuwa na koyon Turanci. Shima ba'a yin Hausa, sai dai Turanci amma a aji. Amma idan aka fito za ka iya yin Hausanka. Amma a aji shi ne baza ka iya yin hausa ba sai wannan turancin amma muka fito Hausar mu muke yi. A kasuwa kuma ya danganta da yanayin mutum. Wasu suna jin Hausa, wasu suna jin Turanci. Yare biyu ne dama. Saboda akwai ƙabilu waɗanda suka fito daga kudu, sukan sayar da kaya suma kamar irin su inyamuran nan, gasu nan dai yare kala kala. To, kamar irin su ba su cika jin Hausa ba, sai dai Turanci. Amma idan muka je wajen hausawa ƴan uwanmu muna musu yaren hausa ne ba wani yare ba a gida maganar da muke yi da iyayen mu da Hausa muke yi. Ba ma wani magana da wani yare in ba Hausa ba. Sai dai ƙannena wani lokacin da yake duk mun yi karatun boko. Idan muna so muɗan chanja harshe sai muce zamu yi Turanci, mu dinga yi. Muna har haɗawa. Sannan akwai wani pidgin English da ake yi a Najeriya. Wani lokacin mu kan, mu kan yi shi. Wani lokacin kuma mu kan haɗa da Hausa da Turanci domin nishaɗi. Ko da a ce mutum baya jin Hausa, idan kana haɗawa da Hausa da Turanci yana ganewa. Haka ko da mutum be jin Turanci, shi ma in ka haɗa mashi Turanci da Hausa zai gane. To, ya danganta. Saboda ba kowa bane wanda ma ya ke jin Turanci akwai waɗanda su ba ma sa jin Hausa kuma ba sa jin Turanci. Musamman irin tsofaffin Yarabawan nan masu sayar da kaya a cikin kasuwa. Su kawai in ba Yarabanci ba to sai ɗan broken ko pidgin English. To, irin su tun da kai ba yaren su ka ke ji ba. Idan ka yi Hausa sai ka haɗa musu da Turanci. In ka yi Hausa ka haɗa musa da Turanci to suna ganewa. Amma in dai ba haka ka yi ba, ba za ka taɓa ganewa ba. Sannan idan muka haɗu da wani yayan mu, kasancewan shi yana son boko. To, shi sai yace ba zai ma Hausa ba sai dai Turanci. Amma idan muka juya saboda Turancin nan fa akwai wahala, sai mu koma Hausar mu. Hausa kam mun iya ta sosai har da karin magana. Ko san da nake makarantar boko tun daga primary, secondary dukkan na karanta Hausa. Sannan ko da na rubuta jarabawar gama sakandare wato WAEC, ina da distinction excellent ke nan a subject ɗin Hausa. Gabaki ɗaya yaren layin mu Hausa suke yi. Ba mu da wasu ƙabilu waɗanda suke yin wani yare daban wanda ba Hausa ba. Hausa kusan ita ce kashi casa in sai dai ɗaiɗaiku irin waɗanda suke da shaguna. Su yare ne ba a layin su ke ba amma suna da shaguna. Wasu aski, wasu matan kuma suna yin kitso, wasu suna yin niƙa haka. To, yawancin su ba su ci gajin Hausa ba. Kawai su daga wani guri suka zo, kawai kasuwanci ya ƙawo su. To, in muka haɗu muna yin Turanci. To, kasancewan zaman su a layin sun ɗan fara koyon Hausa. To, in ma ba ka jin Turanci za ka dinga iya haɗa musu da Turanci da Hausa. Turanci da Hausa za su gane. Ko a bu ka je siya misali ba ka jin Turanci in ka na haɗa musu da Hausa da ɗan broken.

Lallai kam, koko da ƙosai abinci ne wanda aka san Hausawa da shi, musamman a arewacin Najeriya. Idan ka zo, ka zo irin garisu Kaduna, Katsina, Kano, Kebbi, Adamawa, Bauchi, Gombe, Naija, ana yawan yin koko da ƙosai da safe. Wasu sukan yi da yamma, amma mafi yawanci an fi yin shi da safe. An maida shi kamar al'ada. Ban san yadda aka yi samu asali ba, amma dai kam an maida shi al'ada shan koko da ƙosan nan, musamman da zafi-zafinta daga wuta ya fi daɗi. Yanda ake ƙosai shine wake ake samu a jika. Idan aka jika se aje a wanke a ciccire mishi dussa aka ciccire mashi dussa, sai a sa mashi tattasai da targu da albasa, sai a niƙa. Idan aka niƙa, sai a samu man gyaɗa, a sa mashi albasa. Idan yayi zafi sai a soya a kwashe wasu sukan ci shi haka, wasu kuma sukan ci shi da yaji. Yanda ake yin koko, shi kuma gero ne ake samu ko dawa ko masara ko kuma a haɗa dukka, ba wanda ba ya yi. Amma dai kunun gero ya fi daɗi. Idan ka jika geron ka ko dawa ko masara ko duk wani hatsi da kake da shi, za ka jika shi, in ya jiku, za ka sa mashi kanamfari, masoro, citta, sai ka kai niƙa. Idan ka kai niƙa sai ka niƙa shi yayi laushe, idan yayi laushe sai ka zo ka sami abin tata ka tace. Idan ka tace, sai ka sa shi awanni mazubi, shi wanda ka tacen za ka zuba shi a mazubi. Idan ka zuba shi a mazubi, sai ka bar shi zai kwanta. Asalin ƙwallon kunun zai dinga kwance a hankali. Idan ka bar shi yayi kamar awa huɗu, za ka zo ka tarar ya kwanta, sai ka tsiyaye ruwan sama, sai ka bar ƙwallon ka. Haka za ka rinƙa tsiyayewa har ya zo ya taru asalin ƙwallon ya taru. Idan ya taru sosai, sai yawan nan, sai ka zo ka samu kwanon ka, ka ɗiba. Idan ka ɗiba, sai kaɗan samu ruwa ka dama. Idan ka dama, sai ka sa ruwan zafi a wuta. Idan ya tafasa, sai ka zuba shi a cikin damammen ƙwallon ka, sai ka zuba siga. Wasu suna ƙarawa da gasara. A sama gasara ita ce ɗanyen ƙwallo za ka ƙara saboda ka haɗa shi da dafaffen ya yi, iya a haɗa shi ya ba da wani taste mai daɗi. To, haka ake yin koko. Yawancin masu sedawa suna yin shi ne da sassafe a bakin titi. Sannan kuma haka za ku ga tsofaffi da matasa ana yin layi. Musamman ƴan cirani suna son shan koko da ƙosai. Idan ka je za ka ga bakin titi ya cika tab akwai wata mata a saman layinmu tana yin koko da ƙosai. Tun bayan asuba take farawa. Masu fitan aikin sassafe haka za su rinƙa siya. Wasu su tafi da shi, wasu su zauna a gurin su sha. Tana da masu aiki wa'inda idan ka zo za su tambaye ka me kake so na nawa su ƙarɓa kuɗin ka. Wani lokacin in ka je siya sai ka zauna ka bi layi ka daɗe kana bin layi kafin ya zo kan ka saboda ta iya sosai tana ciniki. Sannan tana da ma'aikata wayanda suke lura da wannan kostomomin nata. Idan ka zo da abin da za a haɗa maka kanin ki sai a zuba. In kuma za ka sha a gurin nata, sai a ɗauraye roɓa a zuba maka da siga. Basa sa siga, sai in ka siya siga daban sai a sa maka. Sai ka zauna ka sha. Kana gama shan yewa wa innan masu aikin nata za su ɗauka roba su ɗauraye sun gama nasu. Haka ko wani rana da safe haka take yi. Muma a gidanmu mun maida shi al'ada. Tun ranan satin muna yin koko da ƙosai. In ba mu sha shayi ba, za mu sha koko da ƙosai. Wani lokacin kuma ƙosan da biredi muke sha. Gaskiya yana da daɗi saboda ana so ka ci abinci wanda bayi da nauyi da safe. Kuma koko da ƙosai gaskiya baya da nauyi. Dede, dede ne yana kuma riƙe ciki.